Eh ina iya karatu kafin kwana domin ni dalibi ne. Ina karatu a University kuma ina karanta likitanci ne. Shekarar nan ma Allah da zan zama likita. Saboda haka bai kamata da a ce rana ya wuce ko kuwa dare ya wuce ban yi karatu ba. In har nazo daga wurin aiki da kuma aji, wata rana ana bawa abunda zamu karanta ko ba abamu abunda zamu karanta ba. Ma ya kamata dai ace mu zo muyi karatu domin jarabawar da muke yi muna yin shi sau ɗaya a shekara ne. Kuma tambayoyin da zamana tambayoyin zai fara daga shekarar da ya wuce a baya baya tun lokacin da mun shiga makaranta. Saboda haka in har ba ka karatu kowane dare kafin ka kwana abubuwan zai zai taru maka. Shi ya sa da kowane rana da ko da kaɗan ne za ka duba. In ba dai mutum ya gaji da sauri ko a ce na gaji sosai ranar to ba zan iya inzo duba ba shine zan zo yin bacci. Amma dai in har ban gaji ba kuma babu wani abun da dai zan yi a wancan daren to ya kamata ko zuwa minti talatin ne ko zuwa awa ɗaya in ɗan buɗe wani abu in karanta kafin in kwana. Ko a waya na ma a ce na fita, zan je wani wuri ina iya buɗe littafi a ciki sai in yi karatu. Duk lokacin da dai na samu wanda bana abu ya kamata dai in buɗe na karatu. Ina koya ko abu kaɗan kaɗan ne a kowane lokaci. Amma wai in har zan bari sai lokacin da wai zan fita aji da dare in je inzo na in yi karatu shine zan karanta abun da nake so. To gaskiya lokacin bai zai ishe ni ba. Amma har ina yi kaɗan kaɗan kowane dare kafin in kwana nan to zan iya gama ko kuwa zan iya karanta abu da yawa kaɗan kaɗan zan zo hada. Gaskiya ba ƙaramin karatu ba ne. To.

Ni dai na fi son hawan lift, ba na son hawan matakala. Kuma akwai wanda dai zai ce shi dai ya fi son hawan matakala ba. Domin shi hawan matakala yana da wahala sosai kuma a wasu gidajen sama akwai hawa biyar ko hawa goma ko hawa ashirin. To yanzu in za ka je gida na sama sama, ya za ka hau matakala ka je gida na sama kuma shi yana hawa ashirin? Ai abun zai ba ka wahala. Na ɗaya za ka yaga gaje kafin ka je. Wani ma zai yi yana da ciwon kafa, bai zai ya hau ba. Irin masu ciwon baya suma ba za su hau ba. Kuma wata rana har ina sauri gaskiya hawan matakala mai nisa, zai iya ɓata mun lokaci zuwa minti goma ko minti ashirin. Amma inna hau lift a cikin minti ɗaya ko minti biyu zai kai ni inda nake so. Saboda haka ni dai na fi son aiki da lift ne. Sai dai damuwar lift shine wata rana inda muke zama ana iya ɗauke wutan lantarki. Toh in babu wutan lantarki ka gani kuma lift din ba zai yi aiki ba. Saboda haka dole ne sai mutum ya yi aiki da matakalan. Amma dai muna aiki a kan yadda de ko akwai wutan lantarki ko babu. Mun nemi mu sa mishi batir na solar, saboda lift din dai a kowane lokaci ya yi aiki. Kuma akwai wasun da suna da rashin lafiya ko ciwon kafa ko ciwon baya wanda dai ba za su hau matakalan ba. Dole dai sai sun yi aiki da wannan lift din. Saboda haka bai kamata a ce dai lift shi baya aiki, don wutan lantarki ko wani matsala ba. Toh, amma dai wata rana har mutum na da lokaci kuma ba ka hanzari, ina iya aiki da matakala don shi ma wani irin yanayin motsa jiki ne. Ba wai dai kullum ne ina shigan lift ba, wata rana ina aiki da matakala don motsa jiki domin akwai kyau dai mutum yana ɗan motsa jikinsa.

Eh gaskiya ina koyon wata yare, ina koyan yare shi wannan ake ce dashi Spanish da kuma ina koyan yare na French amma sai dai ban iya su sosai ba yanzu domin aiki ya mun yawa. Kuma ina makaranta kuma akwai wurin aikina so bana samu lokacin da zan zo na je in yi nesa a koyan su. Akwai wani app da ake aiki dashi mai suna Duolingo, a cikin Duolingo ne nake koyan yare. Kuma dalilin da ya sa nake son koya yaren nan shine akwai abokanai nan da suke koyan sabon yare toh kuma akwai kyau watarana, har mutum yazo ya girma yayi kudi ya fita kasar waje, samu dai kana magana da mutane acikin yaren su. Kar dai ace, kai kadai dai sai yaren ka ne kadai ka iya. Ka san ka koya yare da yawa akwai kyau, za ka iya kai magana da mutane kuma za ka samu abokanai daga wancan garin wannan suke magana da wancan yaren. Shi ya sa nake son koya yaren. Amma matsalar da nake samun wa dai shi ne bana da lokaci, wata rana baran samu lokaci ma in shiga app dinna koyan yaren ba. Wata rana mazan iyayi sati gaba kiɗaya ko mako guda ɗaya ban buɗe wancan app na koyan yaren ba. Amma dai in har na gama rubuta jarrabawa gaskiya ina son samu lokaci in ci gaba da koyan yaren domin gaskiya yana da mum-- yana da muhimmanci sosai mini, ni kawai a haka nake so ina koyan yaren. Yaren yana mun daɗi, shi yaren na Spanish ɗin ko kuwa ina son samu wani aboki ko wani mutum wanda yana jin yaren sai shi ya koya mun. Ina gan har mutum yana koya mun zaizama da sauƙi a kan aiki da app ɗin.

Abun da nake son canzawa a wurin aiki shine yadda yanayin aikin yake. A wurin aikinmu kowa mun rabu kamar ba wanda zai taimaki juna a aiki. Zaka ga wannan zai tashi yaje aikin shi shi kaɗai, ɗayan ma zai tashi yaje yayi aikin shi shi kaɗai. Ko an raba mutane guda biyu akan aiki ɗaya ne, ba za su so suyi aikin tare ba. Kowa dai zai tafi yaje yayi aikin shi, basu so su taimaki juna. Basu son su taimaki juna, bansan abun ko ɗaukar kaine ko mene ba abunda nake son na chanza shine ina so ana aiki tare, ina so in koya musu yadda ake a su samu cuɗanya ana haɗa kai ayi aiki tare. Ni akwai abunda na gane a rayuwar nan shine in har ana aiki tare to aiki ɗin zai tafi, zai ci gaba kuma aikin zai yi nisa. Amma bai kamata dai a wurin aiki a ce ba za'a na yin aiki tare ba, sai kowa zai zo yana aikinshi shi kaɗai, to abun haka ba zaiyi kyau ba wata rana mutum zai yi kuskure ko zai zo ya haɗu da wani abu a cikin aikin ɗin wanda ya fi ƙarfin shi ko kuwa wanda bai taɓa yi ba. A ga in har ba zaizo ya tambaya ba, kuma har basu da cuɗanya mai kyau da sauran mutanen wurin aikinsa, ba zaizo ya tambaya a koya masa yanda ya kamata ayi ba to kagan zai zo yayi abunda bai kamata ba kenan. Amma in har an ƙara cudanya mai kyau a wurin aiki kuma in har ana abu tare, to kowa zai koya daga wurin wani. Akwai abubuwa dayawan da yau ni na sani wanda nake a wurin aiki wanda suke samu ci gaba, wanda wasu mutane ne a wurin aikina suka koya mini. In har ba macuɗanya ya ku ke son koya wannan. Saboda haka shine abunda nake son canja na ɗaya, in ganni cewa ana aiki tare. Na biyu shine zuwan lati. A wurin aiki mutane suna zuwan lati sosai kuma bai kamata ba. Na san dai wata rana akwai go slow a hanya, wata rana za a ce mutum za'a ce mutum zai iya tashi bai samu abun hawa yazo aiki ba. Amma ko da haka dai wasu ina ga da gangan kawai basa ɗaukar aikin da muhimmanci sai su zo duk lokacin da su ke so. To wannan ma shima yana cikin ɗaya daga abun da nake son canza wurin aiki.

Eh ina bada shawara aiki sosai kuwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ni dai ina iya bada shawara sosai domin ni mutum ne wanda zai karantar takardu kuma ni dakaina ma ina samun wannan sun girme ni kamar tsofaffi a cikin unguwa su ban shawarwari da kuma wurin aikin ni babba ne kuma ina da matsayi saboda haka yakamata in bada shawari kuma shawarar da na bada wurin aiki da yawa gaskiya sun taimaka mana domin farkon da nazo wurin aiki an abubuwa basa tafiya yanda yakamata mutane basa zuwa aiki da sauri mutane basa yin aikinsu da yakamata kuma har yanzu zakaga wasu mutane suna ɗauka kuɗaɗin da yakamata a yi abun aiki da shi amma sai su ɗauka suje suyi wani abun da bashi ba amma da nazo na bada shawara kuma mutanen gaskiya na godewa Allah da na bada shawara sun karɓa aikinmu ya canza abubuwa ya fara tafiya daidai yanda yakamata kuma banda banda banda bada shawaran kaɗai ina iya taimakawa da kuɗi watarana har ba kuɗi sosai a wurin aiki ina iya cire kuɗi daga asusuna in bada a yi aiki da shi sai in har anzo an samu sai a a mai dami ne da kuma yanzu wani damuwan shine baku wane a wurin aiki yana karɓan shawara ba akwai ƴanda in ka basu shawara za su kalla kamar kana faɗa da su ne sai baza suna karɓan shawaran ba to shine damuwan da ni yanzu nake fuskanta a wurin aikin amma dai har yanzu dai bazan dena bada shawara ba zan na gan abun da yake tafiya wanda bai kamata ba ko kuwa na gan abun da yakamata a yi shi ta wani fani gaskiya ni zan sami mutum nan in gaya mashi ba wai don magana da zai ɓata maka rai shikenan sai in barka ka tayi abun da kake so ba gaskiya ni bazan yi haka ba dole ne in bada shawara a lokacin da yakamata.

Eh, in ƙetare ƙafafu lokacin zama. Sai dai ba kowane lokaci ne zan ƙetare ƙafa wurin zama ba. Ya dangantaka da inda nake zama. Akwai wurin da zan iya je yanzu bai kamata in ƙetare ƙafa inda in zan zauna ba. Amma har ina zama na ni kaɗai ne a gida, to zan iya ƙetare ƙafa in zan zauna. Sannan kuma wata rana ƙetare ƙafan za a gaji da shi sai in canja in ajiye ƙafana a ƙasa. Amma har ace naje gun aiki ne, in har kuma a inda nake zaman ka ace a cikin meeting ne muke ko muna kan magana da mutane wurin aiki, to wasu suna ganin kamar ketare kafa. Kamar rashin jin ne ko kuwa ɗagun kai ne. To a can wuraren bana ƙetare ƙafana. Amman in har na shiga office nawa ni kadai ko kuwa har ina gida ne a cikin ɗakina, to ina iya ƙetare ƙafa. Ina jin daɗin ƙetare ƙafa sosai. Kannena ma da mamana ko da kowa gidanmu suna son ƙetare ƙafa. Um, watarana kuma ketare kafan yana sa mutum ya za ana kallon mu kamar wani babba ne haka ace nayi wanka na sa babban kaya na fita naje gun aure sai naje na zauna na ketare kafa. Ko zasu ce fa wannan fa me kudi kalli har ya ketare kafa haka. To shine amfanin ketare kafa wata rana. Amma kuma wasu zasu kalla kamar raini ne. Saboda haka in har dai ina wurin da akwai mutanen da sun girme ni ko kuwa mutanen da suna sama na a wurin aiki, ko kuwa ina magana da maman, ko kuwa naje office, ko kuwa dai ina aji se malamin mu yana bamu ilimi. To a wannan wuraren gaskiya bana ƙetare ƙafa. Zan zauna ne da kafafuwana straight shine yanda nake yi.

Toni dai a gida a wurina muna da kayan aiki dayawa domin lokacin da baba na yana nan shi ba mai son ya je ya kira mutum daga waje ya mishi aiki ba ne. Saboda haka muna da kayan aiki dayawa. Muna da har da abun masu yin, masu gyaran takalmi muna da shi, muna da dai shi abun yin filasta, muna da su kwanon sarki wanda ake zuba siminti a cikin za gini, muna da su wheel barrow, muna da su diga, muna da su shovel na kwashe ƙasa gaba ki ɗaya Wannan dai muna da shi a gida. Kuma yana yankuna suna girman ɗan aure na gina gidana irin abubuwan nan dai abu ne wanda zan so in ajiye a gidana. Bai kamata kai namiji ba ka da wasu abubuwan gyara ko kuwa wasu abubuwan aiki ko kuwa wasu kayan aiki a gida ba. Ba kowane lokaci ne ko kowane abu ne za ka fita ka je ka kira mai gyara ko mai aiki ya zo gidanka ya maka ba. Wani abun da kai tun da kai ne namijin gida ko ranar asabar haka in ba aiki ba wani abun yi, za ka ɗauka kayan aikin ka sai kaɗan gyara wasu wurare ko wasu abubuwa a gida wanda ya ɓace. Hakan ma yaranka wanda suna girma za su koya daga wurinka. Don ni gaskiya haka ne na koya wurin baba na. Mun tashi na da kayan aiki daban daban har da su sa rufin na ɗakin mu yana yi, su wayarin na wutan lantarki yana yi, su gyara siminti, su fentin launin taga da su fentin launin ɗaki gaba ƙiɗaya ba abun da dai baba na shi ba ya yi. Kuma gaskiya ya mun kwaya dayawa daga wurin shi. Kuma zan mun zo mun girma mun yi aure hakan ma zamu koya wa yaran mu domin abu ne mai mahimmanci sosai. Bai kamata kai namiji kullum sai ka kira wani ya taimake ka da ayyukan gida ba. Kai ma yaka ma ta dai kana koya sai kana yin wasu abubuwan in har dai ba masu wahala ba ne.

To, ni dai, tambayan kunnen magana ne ba yaya kake kawo wa gidan ku. Har ƙuna maganin kuɗi ne. To gaskiya, mama na tana aiki, ita malama ne. Ni kuma ina aiki, amma dai har yanzu ni ɗaliban ɗalibi ne. Ina karatun medicine, wato karatun likitanci kenan. Na gama zan zama likita. Saboda haka mama na dai ita ne har yanzu dai tana biyan komai da komai a gida. Amma dai har naɗan samun kuɗi, ta wasu wurare, ko wasu aikin da nake yi a yanar gizo, ko ɗan ƙaramin aikin da nake yi a gefe ina iya taimaka musu. Watarana zan iya tura musu kuɗi, ko kuwa watarana zan iya taimaka ma ƴan uwana. Kaman kannena yanzu guda biyu manya din, duk dukansu lokacin da za su siya wayar da suke aiki da shi. Ina ganna ba su dubu ashirin ashirin su ƙara a kan kuɗin su je su siya waya da shi. Duk kuma watarana za su kira ni in ba su da kati a waya, ko kuwa in har ba su da kuɗi ko wani abu haka, zan iya taimaka musu in ba su kuɗi. Gaskiya in har akwai yaro a gida wanda dai yana yin wani abu, dai kama tayi birnin duka amma mamarsa ko babansa ba. Kaman mun da mama da baba a gida yanzu gaskiya nauyin yayi yawa akan mama na. Ita ne take biyan kuɗin makaranta, abinci da kumai da komai. Kuma babba albashin ta yana da yawa ba. Saboda haka mu manya manyan da a gidan, haka mata mun fita mu samo hanyar nema domin mu samu mu taimaka mata kuma mu samu mu taimaka ma junan mu. Ina gan shi ne abun da yana da kyau. Saboda haka gaskiya ina kawo wa zuwa gidan mu sosai. Kuma yana kan laka mata kowane yaro dai, in har shi ne babba gida, ya samu hanyar da zai na kawo wa zuwa gidan su. Domin gaskiya a cikin abun nan akwai albarka sosai.

Ni dai na fi son ɗaki dai a ce ya zama shi babba. Bana son ɗaki yayi ƙarami. Ina son ɗaki ya zama babba. Ɗakin kwanciya kenan. Da kuma ina so a cikin ɗakin ma a gina wani ɗaki a ciki na sa kaya. Gaskiya ni ina son sa kayayyaki da yawa. Ina son wanka da caso. Saboda haka ina son wani ƙaramin ɗaki a cikin ɗakina wanda shi zai zama na aje kayana da kuma na aje takalmana. Ban da shi kuma ina son banɗaki babba wato wurin wanka kenan. A yi shi shi ma ya zama babba inda zan je in samu in shiga in yi wanka. Sannan a ɗakin ina so a aje gado babba a tsakiya. In har an aje gado babba a tsakiya sai a sake a aje kujeru cikin ɗaki na. Ina so a aje mun da firiji a cikin ɗakin da kuma a sa babban TV a cikin ɗakin. Don ni ina son kallon fim sosai. Wannan na ɗakin kwanciya kenan. In in zo na ɗakin zama ina so shi ne ya zama babba sosai da kujeru da yawa a ciki. A ce kaman kujeru guda takwas. Sai a sa shi ma babban TV a ciki. Sannan sai a aje firij a gefe. Sai a aje teburi babba a tsakiya wanda za a na aje su takardu da wasu abubuwa a kai. Sannan kuma a nema ƙananan teburi suma kaman guda biyar. Wanda in baƙo ya zo ya zauna kan kujaran za, a iya kawo mishi teburin. Za, a iya ɗaga teburin a kawo kusa da shi a aje mishi abinci a kai. Da kuma ina so a sa fanka a cikin ɗakin ban da AC. Ina son AC amma ban da AC ma ina so a sake sa fanka. Domin gaskiya ina son sanyi ina so a yi wannan guda biyu.

Eh to, unguwar mu dai ban san wanne zan gaya maka yanzu ba. Domin ina zama a wurare guda biyu ne, wurin fari da na gida. Unguwar mu na gida gaskiya, wuri ne mai kyau. Muna da makwabta masu hankali, a can ne muka girma. Tam da muka girma dai mun girma a wani gida ne daban, inda muke haya. Saboda haka mun zo mun zo na kaman shekaru goma a gidan, sai bayan waccan shekaru goma, sai muka canja muka kama wani gidan haya daban. Amma duka dai suna cikin unguwa ɗaya. Saboda haka duk wayanda muka waye su tun muna girma, su ne har yanzu a unguwan. Unguwan dai bata da matsala. Muna da makwabta masu hankali. Unguwa ne wanda kowa ya san kowa. Ana zama ana cuɗanya tare, wanda za mu fita wata rana da yamma, mu yara mu je mu kwallo. Kuma unguwa ne wanda akwai makaranta a kusa da shi. Akwai makarantu guda biyu ma. Saboda haka, zakan da safe yara za suna zuwa makaranta. Ɗayan makarantar mu na bayan gidanmu, a can ne mama na take koyaswa. Unguwan dai bashi da matsala, kuma muna da shaguna a unguwan. Idan zaka je ka saya abu da dare ko da yamma, sai ka je ka saya ba sai ka je bakin hanya ba. Matsalarka da shagon shine, wata rana suna kullewa da wuri. Amma kuma akwai wani gida, wanda suma suna da shago a ciki. So in kana buƙatan wani abu da dare, zaki ka kwankwasa sai ka shiga gidan ka saya. Gaskiya na ji daɗin unguwan kuma yana kusa da dutse. Da muna yara kuma muna hawan dutse, mu je mu kawo itace, ko mu je mu cire yayen itace kamar su wani itace ana kiranshi ɗormusho, ko kuwa jinin kafire. Shi ma muna iya zuwa mu cirewa. Aaa, garin da nake zama yanzu kuma, gaskiya ba wai unguwa ba ne. Ina zama a cikin makaranta ne. Amma dai komai lafiya ne ba damuwa. Gaskiya unguwar mu wuri ne mai daɗi. Kowa ya san kowa kuma ana zama cikin lafiya.

Gaskiya, ban cika karban, kira a aiki ba in ba dai kiran ya zo daga wurin aikin ba ne. Yawancin mutanen da muna magana da su ko ɗan'uwana, ko abokaina, sun san lokacin aikina, saboda haka basa kirana a lokacin aiki. Sai dai in har akwai wani matsala, za su tura min wasika. Kafin ka gan dai wani a wajen aiki ya kira ni a wurin aiki, to akwai wani matsala sosai ne wanda tura wasika ba zai yi ba. Shi ne lokacin za su kira ni. Amma ba haka ba kaman suke ka kira ni a wurin aiki ba. Saboda aka ɗauka wannan nake a wurin aiki gaskiya babu sau biyu, ko sau uku wanda yake zuwa daga wajen wurin aiki. Amma dai akwai wurin mutane wanda basu san cewa ina aiki ba, ko wurin abokaina na nisa ko kuwa wani dai ya karɓa layi na, akwai abun da yake so ya tambaye ni, ko abun da zamuyi tare. To irin wayannan za su kira ni a wurin aiki. Amma ba haka ba gaskiya ban cika karban waya a wurin aiki ba. Sai dai wayan daga cikin aikin, ko ogana daga ofis nashi, zai ya kira ni domin wurin aikinmu babba ne. Zai yi kana ta ɓangare ɗaya wani yana ta ɓangare ɗaya. To zaya neme ni, sai a kira ni ta waya sai inje. Wannan kam yana iya faruwa sau goma, ma ko fiye da sau goma a wurin aiki. In nazo aiki mai yawancin lokaci ina sa wayana a, silence ne, domin zan karya dameni. Zan sa shi wayan yayi shiru, an kira mu a birai baran ji ba. Sai dai gobe bayan minti talatin, talatin, ina duba wasikana, ko zanga an tura min wasika, ko akwai abun da ƴan gida suna buƙata, ko abun da abokane akwai wani abun da abokane suna buƙata. Amma kira kam ba zai fi sau biyu ko sau uku a rana ba. Domin shi ɗaukan kira a wurin aiki gaskiya, zai iya sa ba ka sa hankalinka a wuri ɗaya ba. Da ka fara hira kawai hankalinka zai gauce. Ka bar aikin gaban ka, shi ya sa ma na son ɗaukan kira a wurin aiki.

Gaskiya ina tara sabar kuɗi domin ba wai ina da wani kasuwanci bane yanzu wanda zan sa kuɗaɗena a ciki ba. Saboda haka in na samu kuɗi, ina cire wannan zan yi aiki da shi. Sa'an nan gaskiya ina tara sabarsu domin abun da zai ya tashi a nan gaba. Ka san abu da rayuwa, ka san yaushe wani matsala zai tashi, ko yaushe za buƙaci kuɗi a wurinka ba. Shi Hassa nake tara sabar kuɗi. Abokanai na ma sun san da haka shine in har suna da buƙatar kuɗi ko suna so su karɓa bashi, yawancinsu suna zuwa wurinaei su karɓa bashi domin sun san ni mutum ne wannan yake tara sabar kuɗi. Amma dai kwanan nan wayana ya ɓace, waya nan ɗaki iran sai na siya sabon waya. To sabar kuɗin da na tara ni ne na siya sabon waya da shi. Da ace yanzu bana tara sabar kuɗin nan ba don samun siya sabon waya ba. Ga wancan waya nan da ya ɓace shine zan gyara ba in ci gaba da aiki da shi. Kuma wayan gaskiya yana ban ciwon kai sosai. Tara sabar kuɗi gaskiya yana da kyau. Sannan kuma akwai abun da ya kamata ka yi tunanin sangan na tara sabar kuɗi. Kamanni yanzu da ace ina da inda zan sa kuɗin nan ina aifuwa ko zan sa shi a wani kasuwanci inda zan samu riba a kai da ba zan tara sabar kuɗin ba. Amma har kana da kuɗi wannan dai zai zama maka jari a cikin wani kasuwanci. Kuma ka iya kasuwanci bai kamata dai ka je ka tara sabar kuɗi a banki ko a gida ba. Ya kamata dai ka saci acikin kasuwancin nan domin ka samu riba a kan kuɗin. Ni ma ina jiran gama makaranta ne. In na gama makaranta na fara karɓar albashi, ba zan na tara sabar kuɗi kuma ba. Zan na ɗauka kuɗin albashin ina sa shi a cikin kasuwanci domin ina samu riba a kai. Ina gan hakan ya fi.

Muna yin taro ne sau biyu a mako. Taro na ɗaya muna yin shi ranar Laraba, sai ɗayan taron muna yin shi ranar Asabar. Kuma abun da muke a taron nan shine taro na wurin aiki da muna tau-tauna yanayin aiki. In har an fara aiki ranar Litinin, an yi aiki ranar Talata, ranar Laraba to za a yi taro. Sai a taron abun da ake faɗa shi ne in akwai wanda yake da matsala a wurin aiki, akwai abun da ya kalla kaman baya tafiya daidai zai iya faɗa sai a gyara. Da kuma in har akwai wanda yana da damuwa, damuwa na kansa wanda yana iya hana shi yin aiki da kyau zai iya faɗa. Da kuma akwai abubuwa da yawan da ake yi yanayin da aikin na tafiya ana rubutawa. Ranar Larabar nan kuwa zai zai faɗa ga abun da ya sayar, ga abun da ya siya, ga kuɗin da ya kashe, ga abun da ya yi a wurin aiki. Shi na abin da muke yi ranar Laraba kenan a farkon taro. Aaa taron da muke yi na biyu a mako wato ranar Asabar kenan. Shi kuma ana yin shi ne tare da ogan wurin aiki. Ogan mu kwata-kwata na kanmu a wurin aiki yana zuwa ranar Asabar zai zo sai mu gaya mashi aikin yana tafiya ga baki ɗaya. Sannan kuma wata rana in har an samu matsala a wurin aiki shi ma zai ya zo aka gaya mashi aka yaƙa samu matsala, laifin waye ne sannan kuma a san hanyoyin da za a bi nan gaba domin kar wancan matsala ya sake maimaita kanshi a wurin aiki. Shi taron da muke yi ranar Asabar ɗin. In mun gama muna iya cin abinci kuma sai mu shaƙata da juna a wurin aiki ɗin. Gaskiya wuri ne abu ne mai daɗi.

Ni dai babu irin takalma guda ɗaya wanda na fi so. Na aiki da takalma daban daban. Kawai dai akwai takalman da zan je wurin aiki da shi, akwai takalman da zan yi fita yawo da shi, akwai takalman da zan yi zaman gida da shi, akwai takalman da kuma zan je makaranta da shi. Bisa ga aikinsu dai ina da su daban daban. Amma dai wanda na fi so ina gan irin takalman da mutum zai yi fita yawo da shi. Akwai ma'inda na ce dasu Crocs. Su takalman roba ne, basu da nauyi kuma ba sai ka sha wahalan sawa da dora igiya ba. Kawai idan zaka fita zaka saka fanka a ciki ne ka fita ka tafi inda kake so. To in har za a bar mutum ya sa Crocs ya je ko'ina da shi to gaskiya ni da shi ne takalmin da zanfi yi aiki da shi. Duk sauran takalman dai suna da nauyi sosai. Amma dai akwai wuraren da za ka je wanda kaima jikinka ba zai bar ka ka sa kowace irin takalma ba. Kaman an gayyace ka yanzu, in har an gayyace ni a ce zan je gun aure kunga ya zama dole ne in sami takalmi mai kyau in sa in fita da shi ko kuwa za'a yi murnan faren shekara ko kuwa za'a yi murnan sallah ko murnan Kirsimeti, bai kamata dai ka sa kowane irin takalmi ba. Akwai takalman da dai ya kamata in za ka je wani wuri ka sa takalmin. Kuma ba kowane takalmi ne yake shiga da kowane kaya ba. Kaman har mutum ya sa ɗinki ko jallabiya ko kaftan to ka gan akwai takalman da ba za su shiga da kaftan ba. Sannan kuma mutum yayi dare ya sa kaya kaman na ƴan turai akwai takalman da ba za su iya shiga da waƴancan ba. Saboda haka bana da irin takalmi dai guda ɗaya wanda nake aiki da shi. Ina da daban daban bisa ga kayan da zan sa da kuma bisa ga inda zan je. Shi ne yanayin takalmin da nake sawa.